Kujeru na na da daɗin zama, saboda yana da laushi kuma yana da daɗi. Idan na kwanta a kai da ƙyar kuga cewa jiki na min ciwo ko kuma ban zauna da kyau ba. Kowa ya zauna a kai yakan faɗa cewa kujeru na suna da daɗin zama.

Na fi son fensir, dan idan nayi amfani da fensir, idan nayi kuskure nakan iya share shi da abun sharewa na jikin fensir din a cikin sauki. Amma indai alƙalami ne, abu ne da ba zai yiwu ba wanda ni kuma bana so, sai dai idan zan iya ja layi a kai ba tare da na iya share shi ba.

Na fi son wanka da safe, amma lokuta da dama ya dangana da yanayin lokacin. In ya kasance lokacin sanyi ne, wani sa'in ma ban yin wankan don lafiyan jikina. Amma in dai lokacin zafi ne, ina iya yin wanka fiye da tsammanin mutum.

Na fi son ranar Juma’a da kuma lokacin sallan Juma’a dan sune lokutan da na fi so sosai a rayuwana. Bayan haka, na fi son tsakar dare a daidai lokacin da kowa yana bacci kuma ina nan ina ganawa da Mahaliccina.

A'a bana sa turare kullum amma ina yawai ta sa shi. Abin da kuma ya sa bana sa shi a kowane lokaci shine maigidana ya kasance mai baya son turare. Ina da ciwo kamar asthma ko bronchitis. To saboda haka bana cika amfani da turare.

Haka ne, ina da jurewa a gurin barkono mai yaji. Don asalin, ni na zauna da Yarbawa. Mai Yarbawa sun kasance wasu ne masu son yaji. Saboda haka ina da juriya a gurin cin yaji sosai. Kuma yana min daɗi.

Ba ni da kantin kasuwanci amma dai ina zuwa kanti in yi siyayyan kayan da nake buƙata. Amma kuma ina da masu kanti kusa da ni kamar su abokanaye, ƙawaye ina da su da dama wa inda su ke da kanti amma ni bani da kanti.

Na fi son yanayi, dai-dai wa daida. Idan za a ce yanayi, ko a ce kamar irinsu sanyi, ko zafi, na fi son dai kar ba kar ya kasance akwai sanyi da yawa, kuma kar yayi kasance akwai zafi. Ma a hakan kuma, ko da za a ce yanayin kuɗi, na fi son kanna kasance mai kuɗi da yawa, kuma kanna kasance talaka. Ɗan da-idai wa daida dai.

Haka ne, ina yin addu'a kullum a ko da yaushe, a kowane lokaci. Ni indai nine da ina cikin addu'a ne. Bari ma ni da na kasance musulma, a ko da yaushe ya kamata ya kasance kana cikin addu'a. Safe addu'a, rana addu'a, kowane bayan sallah addu'a, tashiwa ma addu'a. Ko da yaushe ka kasance a cikin addu'a.